Akwai hanyoyi da dama wanda zaka ba da ra'ayi a lokacin ayyuka. Hanya na farko kakan iya dabbakawa, wannan kakan iya kuma isar da saƙon ga shugaban aikinka. Saboda wasu abubuwan baza ka gudanar da su da kanka ba. A matsayinka na wanda yake bin jagorancin wani ma'aikata. To akwai hanyoyi mabambanta wanda ake iya tura ra'ayi a cikin aiki. A makaranta ce ko kuma a cikin ma'aikata wadda ta shafi aikace aikace na yau da kullum. Wanda ya haɗa da taimakawa da kuma nusarwa ga abun da yake da akwai. Wa'alaikum salam. Da kuma nusarwa da abun da yake da akwai wanda zai taimakawa wannan aikin. Da nuna hujja da kuma nuna reference akan abun nan da kake yi. Wannan yakan taimaka sosai wajen bada ra'ayi ga aiki. Bayan wannan kuma idan ma'aikatan naka ne, kakan iya ƙoƙari ka tara ma'aikatan don isar da wannan ra'ayi. Ta hanyar kowa ya gina akan wannan ra'ayi ta yadda za a yi nasara a gudu tare a kuma tsira tare. To akwai hanyoyi mabambanta na isar da wannan saƙon. Dan haka kaɗan daga cikinsu ne waɗannan. Ina fatan waɗannan sun ishe ka kuma sun gamsar da kai a tambayar ka da ka mun.

Eh na kan iya busa tsaki a wasu lokutan da nake yin aiki a gida. Ruwa da tsaki ana samun shi ta hanyar idan aka je aka nuko masara, idan aka nuƙo masara a inji sannan kuma aka ɓarza ta aka cire gari a cikin ta aka zo aka samu aka ɗan tankaɗe ta, to aciki akan iya samun tsaki. To idan aka samu wasu ƙura a ciki kamar yayi ka kan iya busa shi ta hanyar amfani da fefe wajen bakacewa. Iyayen mu mun taso mun tarar suna irin wannan ɗabi'a kuma muma da ita mu ke amfani. Ruwa dai ita ce ɗabi'a ta ƙasar Hausa tun asali ba'a manta da yadda ake amfani da feel wajen bakace datti ko wata birkaki cikin ba ma iya tsaki kaɗai ba, har da abinda ya shafi shinkafa, wake, hatsi da dukka sauran abubuwa akan iya amfani da wannan abin bakacewa wajen ganin an bakace su an hura su. To a lokacin da ake yin wannan aikin akan haɗa da baki kuma akan yi da iska wadda take gudana a wannan wuri. To akwai hanyoyi mabanbanta na bakacewa a cikin tsaki. Wannan kaɗan ne daga cikin hanyoyin.

Akwai wasa da yawa da nake son yi, amma dai a yanzu da nake neman rayuwata ta yi inganta, ina neman na samu in kai ga nasara. Ban tsaya wa wani mai da hankali game da wasanni saboda duk wanda ka ganshi yana wasa, to alama ce take gwada maka ya ƙoshi kuma dukkan lamuran shi ya saita su. A wannnan lokaci dai ina son yin wasa da ya shafi musabaƙat tsakanin Qur'ani ko wani abu da ya shafi ilimi. Nakan son yin gasa a kan wani wasa a ƙirƙire shi akan abun da zai tunasar da mutane ga addinin Musulunci. Da wasu abu makamantan haka. Sannan kuma nakan so wasan, wasan kifi, wasan kifi a ruwa. Ina son wasan kifaye a ruwa. Sannan na kan so wasan Mario wanda ake yi a cikin waya. Akwai wasa da yawa da nake so wanda suna matuƙar ƙayata ni in ina ganin su ko kuma ina yin su. Wasannin ba za su lissafu ba ba za ma su taƙaitu ba kam, saboda yawan su. Kawai dai ni na sani mutum ne a yanzu da nake neman rayuwa mai inganci, ni yanzu ba mutum ne mai son wasa da yawa ba. Kuma haka ina son wasan igiya. Wanne ne wasan igiya? Wasan igiya da zaka na wulwulata kana tsallake ta. Haka na kan so wasan takalmin taya. Na ɗaya daga cikin wasan da na fi tsana kuma shine wasan doki. Musamman a yankina, wasan doki ya zama wani wasa wanda ake rasa rayuwar ɗan adam a cikinta. Hanyar samun batagari, in sun shigo cikin dandazon mutane su samu damar yin aika-aika a cikin wannan lokaci duka, ta salam, kilisa irin na doki wasan doki ke nan. Wannan yana daga cikin abin da ya sa ni ba na son wasa irin na doki saboda wannan sun barni da dako duk da ba zan iya nayi shra ba.